A duk lokacin da nake jin damuwa, na kan keɓe kaina ne wuri ɗaya inda wani ba zai dame ni ba ko da hayaniya ko da surutu sai in ci gaba da zaki.

Ina amfani da kunna waya musamman a lokacin da nake so in yi tafiya. Ban san gurin ba, to nakan amfani da waya domin in gane gurin.

Gaskiya yadda nake son in dafa kwai, amma dai na fi so in yi amfani da wanda yake soyayye ne, dan na fi jin daɗin soyayye.

Ai, nakan miƙe jikina ba wai sai da safe ba, hadda daddare nakan ɗan motsa jikina yadda jinina zai tsinke.

Gaskiya dai rubutu na nada matuƙar kyau sosai, ni kai na nasani. Don ko ɗazu wanda aka ba wanda ogana ya rubuta da wanda na yi ba irin su ɗaya ba ne.

Ina magana da abokaina ne cikin tattausar labbari da kalamu masu daɗi da sanyar ra rai, sabida ta yadda idan nayi ma mutum magana magana da mutum rainsa ba zai baci.

Ina amfani da biyan kuɗi ta cikin waya sosai sabida duk yawancin abubuwan da nake da shi ko za a biya ni ko zan biya ina amfani da waya.

Yadda nake ta fi ina yin shine cikin nishadi, inda lokacin da aka yi wani abu na bajinta, akace a tafa nima sai inyi.